Kana cin citta a abinci? Eh, ina cin citta a abinci. Ina son citta a abinci. In aka hada ita da yaji ko da citta da kan ta, ko in aka sa a kamar juice kenan ko kunu. Wani lokaci na kan sa ma ruwan Lipton shayi ba, na kan sa ruwan Lipton in sha. Ina son citta a abinci sosai. Don ƙanshin da yake ƙara a abinci yana da kyau sannan amfanin citta ga jiki. Dalilin da ya sa ina son citta a abinci kenan. Yana da muhimmanci sosai.

Kana yin aiki bayan lokaci? Eh, ina yin aiki bayan lokaci amma ba kowane rana ba. Akwai lokacin da aiki yakan yawa da ba na iya gama a daidai lokacin aiki. In ya zama haka dole ne in zauna bayan lokaci in ci gaba. Eh, wasu lokuta ana biya ni amma da yawan lokaci ina yi ne kawai don taimakon al'umma. Wato aikin da na yi bayan lokaci aikin kyautane. Eh.

Wane irin jaka kake kai? Na gane da wannan tambaya da irin jakan da nake amfani da shi kenan. Wato jakan fata, jakan na fata irin na ofishi na maza, shine nake amfani da shi. Eh jaka na fata.

Ina kake ajiye, ajiye makullan ku? Eh to, wannan makullan gida ko makullan wurin aiki? Tambayan nan ba faɗa dalla dalla ko makullan ina ba. Amma kaman makullan gida, bayan mun kulle, mu kan nima gefe, mu ɓoye shi muje aiki don dukkan mahaƙai da mu kan fita. Wanda ya zo da sauri, wanda ya dawo na farko daga wurin aiki, ya sanda muke ɓoye ya saya ja ya ɗauka ya buɗe ƙofa. Na wurin aiki kuma bayan mun kulle, muna ajiye da masu gadon wurin aiki, eh masu ƙallon wuri. In mun kulle sai a ajiye wurinsu. In kai ne na ƙarshen da za ka tashi ka tashi wurin aiki, kai za ka kulle ƙofofin sai ka je ka ajiye. Mutumun farkon da ya zo washe gari, zai je biyo wurinsa sai ya karɓa sai ya buɗe ƙofofi. Eh, amma akwai ɗakuna wurin aiki da ba a kulle. Wannan masu aikin dare suna kwana wurin. Sai akwai gefen ofishin da suna aikin dare ya cike, shima ba a kulle. So wannan yana nan. Wanda zai yi aikin dare zai je karɓo wanda yana aikin yamma kafin wanda na aikin yamma ya je gida. Wanda yana aikin dare kuma bai zai kulle ko ina ba, zai zo na ya jira sai yan aikin saficsun su sai ya ba su aiki, ya ba da rahoton aikin dare kafin sai ya je gida. Sabo da inda yake kwana da inda yake aiki da a nufin mai aikin dare kenan, wai nan ba a kulle.

Kana son abinci mai yaji? Eh, ina son abinci mai yaji sosai. Abinci in an dafa in ba yaji nakan ƙara yaji ma da kaina. Ina jin daɗin abinci mai yaji. Ko dafeffan abinci ne ko dai irin su nama kamar suya kenan ko kifi wanda aka gasa. A kan so ya ji yaji sosai, yaji ya shiga ciki, don yana bashi daɗi wanda ba za a gane ba, sai wanda yana cin yaji zai gane.

Wane irin nama na fi so? To angaskiya ina cin nama iri-iri, eh daga naman kaza zuwa naman saniya, naman akuya, ina cin kifi, naman rago. To a cikin wannan naman da na kira, wanne ne na fi so? Ba zan ce naman akuya. Na fi so nama akuya dan yana da wani ƙanshin da yai daban dana sauran nama. Eh, na fi son naman akuya biye da wannan in ce naman kaza kafin dqi naman saniya. Ban son ce kifi ba don anyi tambayan nama. So ba zan kasance kifi tare da nama ba tunda kifi ma yana da iri-iri. Na fi so naman akuya. An sana kenan.

Kana iya rera waƙa? A'a, bana iya rera waƙa. Ɗan ban da muryar rera waƙa. Gaskiya shine ina jin dadin jin waƙa iri-iri, amma muryar nawa ba murya na rera waƙa bane. Ina rera wa, ina rera wanda zan ji da kaina, amma ba wai zan zona a fili sai in rera waƙa ko in je in rera waƙa dan wa su su ji ba. Bana iya rera waƙa.

Menene babban nasarar da kuka samu a wurin aiki? Babban nasarar da muka samu a wurin aiki a wannan shekara shine mun samu ci gaba wa an buɗe sabon wuri na yin magani. Da mukan siya magani ne kawai da su abubuwan wanke ƙasa, da su antiseptic kena, da su spirit, da su jig da dai sauran su. Amma wannan shekara an buɗe inda mu da kanmu muna iya yi wa in nan abubuwan da muna bukatun su a asibiti na wanke bango, da wanke ƙasa, da wanke bayan gida. So muna yin sa da kanmu yanzu ba mu na siya ba daga waje. Sannan babban ci gaba ne don wa in nan abubuwan da muke yi ba ma yin shi don amfani da shi a asibiti kawai ba. Muna yanayi da yawa da muna iya sayar da shi ma sauran asibiti da mutanen da ke wajen da suna bukata amfani da wai nan abubuwa.

Wane launi bangon gin kus suke? Bangon gida na launi fari ne, launi fari da ciki da waje duka. A ina jin daɗin wannan launin don yana ƙara hasken gida, yana nuna mai gidan yana da tsabta. Eh, launin bangon gidan mu, bangon gin duka launin su fari ne.

A irin ƙasar gidan mu yana da shi. Irin ƙasa biyu, akwai laaka jan laaka da kuma yashi. Ehh, irin ƙasa biyu da na gidan mu kenan. Da laaka, ba farin laaka ba jan laaka, sannan yashi. Eh, irin ƙasan da ke gidan mu kenan.

Mene ne abincin da kake fi so? Abincin da na fi so shine tuwon shinkafa da miyan riɗi. Tuwon shinkafa da miyan ridi. Eh, farin riɗi. Ana yin shi da kyau, an sa nama da kifi, an sa ganye a ciki tuwon shinkafa. Irin na Najeriya ba abinci na na fi so kenan. Biye da wannan, ina son shinkafa da wake wanda aka yi da miyan tumatur wato stew kenan. Shi ma da soyayyen kifi ko da naman akuya. An sa ɗan salad a gefe. Abinci biyu da na fi so kenan.

Muryarka tanada ƙarfi kuwa hankali. A muriya na hankali take. Muriya na baya da ƙarfi. Na fi so muryan ma haka hankali, hankali ke magana. Ba na ɗaga muryan na magana. Muriya ma baya da ƙarfi. Ba na son ihu. Ba na son hayaniya. Na fi so magana na cikin hankali a cikin natsuwa. Murya na ma a hankali yake.

Wani irin kiɗa na fiso J. Kiɗa na Najeriya irin ta zamani wato Afrobeats kenan. Irin kiɗa na fison ji kenan. Kiɗa da ake kira shi Afrobeats irin kiɗa ne na zamani na Najeriya. Wanda ake yi. Manya manya masu kiɗa a Najeriya shine mawaki da ake ce dashi Wizkid, da kuma wanda ake ce dashi Davido, da wanda ake kira kuma Burna Boy. Akwai Tiwa Savage, akwai Arya Star, akwai Tems da dai sauransu. Irin kiɗa da nake fiye son ji kenan.